Akowa, ɗabi'a ta kam farawa daga cikin gida shine babban ko matsalar da ake samu. Ɗabi'a ce shi yaro ƙarami idan ya taso ƙwaƙwalwar shi a haske take, a lafiye take. Duk abin da aka ɗura masa da wannan ɗabi'ar zai tashi. Wato idan ka ta yaro ya tashi daga gidansu a nan ake gurgunta mai ɗabi'a ko kuma a ɗora masa wata ɗabi'a da ba zai iya canja ta ba ko da ya girma. Akwai kuma ɗabi'a da mutum ita Allah yake halittarsa da shi. Wannan kuma ita ɗabi'a ce wadda ita kuma duk yanda za ka yi ba za ka taɓa canja mutum ba. Yanzu kamar ni, za ka ga ban fiya iya cin miyar kuka ba. Ko wani duk wata miya mai yauƙi. Wanda haka Allah ya halicce ni. Duk inda na san wa na sha sai naji zuciyata tana tashi kamar zan yi amai. Sannan kuma ga ni ba ni shan. Ina da ɗabi'ar ba na son ruwan sanyi. Duk abu mai sanyi idan na sha yakan wahalar da ni, yana sa ni mura kullum zazzaɓi. To kaga wannan ɗabi'ar babu yanda za a yi ya fara ta. Amma ita kuma ɗabi'a da ake ɗora wa yaro ta san abu. Shi kuma iyaye ne sukan tura masa idan yana yaro. Yanzu yaro ne yayi kamar ya tashi yana ƙarami sai yake ta kuka yana son abu sai aka ba shi. Sai ya je ya ƙarar da wannan abun, sai ya dawo ya ce aka ƙara. Ya ce a ƙara ba shi. To anan ya kamata anuna ma yaro cewa wannan ɗabi'a daka ɗauka akwai yau akwai kuma gobe babu. To dole fasai an ɗora wannan yaro a kan cewa akwai gobe akwai babu. Idan ya dawo ɗin kuma aka ɗauka aka ba shi ya je ya cinye ya ƙara dawo ya ce aka ƙara ɗauka aka ba shi. To an fa lalata wannan tunani da ɗabi'ar yaron nan na cewa shi fa ko yaushe ya ce a ba shi bai san a ce masa babu ba. To yayin da yaro ya kai wannan sulbi, ko yaushe ya ce yana son abu ai masa. To idan kuma ya zo daga ƙarshe aka yi so yana tambaya, yanayin rayuwa kuma babu a lokacin aka ce babu. Tofa za'a samu matsala ko yadinga ihu yana kuka ko kuma yadinga fushi ko kuma duk abinda aka sashi yakiyi. Kuma ka ga ba fa laifin yaron bane ba. Laifin iyayen ne da suka tura shi a kan wannan ɗabi'ar na cewa sun tarbiyantar da shi koyaushe akwai. To wannan dalila yasa kowa akwai irin yanda za'a iya tarbiyantar da yaro. Yanzu idan yaro ƙarami ne ya zo ya ce "Abba alewa na ke so" sai ka ɗauki alewa ka ba shi. Idan ya tafi ya je ya dawo ya shanye wannan alewar ya ce "Abba ƙara mun", "A'a ba zan ƙara maka ba ka bari sai gobe". To idan ya dawo goben kuma sai ka ce mai to yanzu idan na ba ka ba zan ƙara ba ka ba sai an kwana biyu. Ka san yau akwai gobe babu. Yaro yana da saurin fahimta kuma yana da saurin gane hali da ake ciki. Za ka je ya ce "to Abba babu" ko "mai Allah ya kawo" sai ka ɗauka ka ba shi. Sai ka mai kwana biyu ya san idan ya zo "Abba ba na ce maka babu ba ka bari sai an samu za a siya". To idan yaga anyimai haka to duk sanda yagani kuma sai akirawo shi watarana kwana biyun baima tambaya ba sai akira shi zo! To ga alewa. To a nan ka ɗora yaro a kan wata ɗabi'a na cewa duk abin da yake so za a yi masa. Amma idan akwai. Idan kuma babu to tabbas ka koya mai tarbiyyar da zai iya haƙora a kan wannan abun babu yanda za a iya same shi. Babban problem, babban matsalar da muke fuskanta yanzu a al'ada ta malam Bahaushe da wasu waɗanda ba su da cikakken ilimi sukan haifi 'ya'ya sukan saka wa 'ya'yansu komai na rayuwa ba tare da sun tarbiyantar da su ba kuma sun koya musu wata ɗabi'a da zai zamanto cewa ita ce za ta dogara da su har rayuwarsu su girma su samu nasara. Yanzu uba ne bai damu da cewa ya saka yaronsa a kan ɗabi'a ta son karatu ba. Yanzu uba ne bai saura kansa a kan cewa ya ɗaura yaronsa a kan cewa idan ya kai wani munzali ya fara fita yana nema da kanshi. Ko kuma ya dinga tafiya da shi kasuwa yana koya masa yanda ake nema. Ba don komai ba ko da ba shi da lafiya ko wani abu wannan yaro zai iya zuwa ya kalli wannan abun. Ya iya kasuwan cin ya je ya fuskanci wannan kasuwan cin. In kuma karatu ya tsaya ya dinga kula yana ɗora shi a kan karatu yaro zai tashi da ɗabi'ar son yin karatu kuma zai iya tsayawa ja in da na in idan ya samu aiki ya yi aiki tsakani da Allah saboda ya san cewa yanda mahaifinsa ya tsayar da shi yayi wannan karatun. To duk waɗannan ɗabi'o'i da kuma matsalar da ake samu yana faruwa ne daga irin tarbiyyar da aka ba yaro.